Ni ina san kallon fimafime daban-daban, daban-daban, daban-daban, iri-iri. Nafison ina kalla kaman Korean movies aka Korean fim fimafime ina Korean ina kallo kuma na America. Ama nafison Korean kuma akwai en fimafime mu na arewanci na Kannywood. Suma suna da kyau mu na kallo su kuma wani bi ama ba, ba kullum bane ba.